Kwarai kuwa ina koyan wasu yaru ruka ba yaren Hausa kawai nake jiba. Ina koyan yaren French sannan Turanci ma Allah yayi na iyi.

A'a, ba kullum nake kunna Bluetooth ba. Dan da na kunna Bluetooth, sai amfaninsa ya taso ne in zan tura abu daga wayana zuwa wani na wani.

Ina amfani da hanun dama ne duk wurin yin rubutu da sauran abubuwa. Amma hannu hagu ban cika amfani ba sai dai in ya taimaka ma hannu dama.

Duk ayyukan da zan shirya nakan duba yaushe ne ake buƙatan aikin sannan wanne ne yafi uzuri sai in shirya ta bisa ga yanda ya kamata.

Na fi son shayi domin shi kofi yawanci wanda baya so yai bacci ne yake son sha shansa. Amma kaga shayi kowa yana sha.

Ya'yan itace da na fi so shine ake ce da shi apple. Don apple ka ga wai a turanci an ce ko wanne ranar kaci apple ɗaya yana tura likita.

Ƙwarai kuwa ina cin salati. Salati yana taimakawa ga yin digestion a ko wane abinci. Shi ya sa ba na wasa da cin salati.

A cikin abokantaka, abin da ya fi muhimmanci shine riƙe amana. Duk sa'an da aboki ya je ba ya riƙe amana, to ka ga ai ya ci zarafin shi abokantakan.

Abin da nakan yi don nishaɗi shine nakan buga wasan da ake ce dashi chess. Nakan kuma buga shi wasan scrabble duka dai anishaɗi abin da nake yi.

Eh, nakan yi baci da rana. Wani sa'in kaga mutum ya dawo a gajiye hakannan, zan kwanta na huta don dai na rage gajiyan.

Kwarai na kan yi lullubi da bargo a duk lokacin da ana sanyi sosai. Don kar mura ta kama ni, sai in nemo bargo in yi lullubi da ita sosai.

Inna farka da safiya, ina yin addu'a ne in gode ma Allah domin alherinsa gareni. Shine abin da nake fara yi in na farka.

Na fi son ice cream mai ruwan launin ruwan ƙasa, don shi wato chocolate ice cream kenan, ba ƙaramin daɗi yake da shi.

Kwarai kuwa, na cin cita a cikin abinci. Citta shi ne ke boosting gwiwa ta immunity yana kuma rage wasu cututtuka.

Eh ina cin tafarnuwa sosai. Don tafarnuwa shima kamar yadda citta yake, yana taimakawa da immunity kuma ana jin sanyi yana rage sanyi.

Eh nakan tauna goro. Don na tauna yana taimaka in na zo wurin haɗiya amma duk sa'adda ban tauna goro ba yakan iya maƙalewa.

Na fi son kayan ɗaki mafi simple. Ma toh ba na son wani abun da zai je yayi yawa har ma ya dinga ja mun ido a ɗaki.

A'a ni kan na kan ci abinci na da cokali ne. Ko wace irin abinci ma. Don ba na son cututtukan da na hannuna ya taɓa su shiga abinci.